Ah, kayan ciye-ciye? Ai in aka ce ma kayan ciye-ciye ni ba wanda ban so. Inde zai shiga, inda zai shiga baki a ci shi kuma yana da daɗi to ni ina cin shi. Musamman irin su cakuleti, su kek haka, su biskit, su de naman kaza, su shinkafa. Shinkafa ma aka sance irin jollof rice dinnan koko, shinkafa mai miya irin dahuwa amaran nan ko taliyan da amare suka dafa. To ina cin wa'yannan gaskiya. Suna cikin ciye-ciyen da nake so wayanda zan ci in ji daɗi in yi yauwa. Eh, ko mi ya min buƙata ya biya amma aka ce ciye-ciye ne ina so. Ai komi inda zai ci ya shiga baki to ni ina marhaba da zuwan shi. Ina so ina jin daɗi zan ci zan ji daɗi a raina sosai.

A'a ni bana bada barkwanci gaskiya, saboda ba barkwanci na zo yi duniyan nan ba. Allah ya halicce ni ne don in bauta masa. Sannan kuma a cikin bautan nan akwai neman kuɗi. Shi ne nake yi yanzu haka saboda shi idan ka samu kuɗi kafi yin bautan ma cikin natsuwa. Amma--amma dai ba wasa muka zo yi duniyan nan ba gaskiya. Wasa ma ba kyau ai. Addini ma ya ce in aka cika wasa ai wasa babu kyau gaskiya.

Eh to shan ruwa na ya danganta da yanayin garin. Idan ranan akwai zafi nakan sha ruwa zai kai litata bakwai. Amma idan babu, idan idan babu rana sosai ban sha, ban shan ruwa sosai gaskiya. Musamman idan sanyi ne a garin, nakan dan taƙaida shan ruwa. Na ma indai akwai zafi, to lokacin nafi shan ruwa gaskiya. Nakan sha ruwa sosai, zan sha ya ƙai lita bakwai, takwas, tara, goma haka. Danganta dai da yanayin wahalan da na sha ranan.

Ai ni masoyin kayan zaƙi ne saboda zaƙi dangin zuma anan muka fi wayau. Aaa dangin, ai gishiri ma yawancin gishiri bai da kyau saboda yakan sai ya sawa mutum hawan jini haka ko kuma dai wasu cututtuka dai da ba'a so mutum ya kamu dasu. To amma shi kuma zaƙi idan mutum yana shan su irin daga zaƙin da yake fitowa daga kayan marmari ba wai zaƙi irin su sikari ba ko wani abu haka.

A ba wani yawa muke da shi ba. A turanci dai muna da yawa amma a hausance bamu da yawa. A turance mu bakwai ne, har dam mai moza da mai faza ake nan. Amma kuma to kaga ba wani de yawa muke dashi ba mu bakwai. E, mukan da yawa. A taurin wasu za su ce muna da yawa, a taurin wasu kuma za su ki ba mu da yawa. Amman de bamu da wani yawa sosai, tunda mu bakwai ne da munga aka ce kuma dai mutane bakwai ne. Kaga basu da wani yawa kenan. Da haka ma ace mun kai irin ashirin ko hamsin ɗinnan yauwa, shine sai ace muna da yawa sosai amma mu bakwai kawai bamu da wani yawa gaskiya.

A ina amfani da waya kam bal, ai ina amfani da waya na ba iyaka. Ai to in kuka ga ban amfani da waya na bacci nike. Amma indai ba bacci nike ba tana hannu na ina cikin amfani da ita kullun-kullun ina amfani da waya na ba kaɗan ba. WhatsApp ina amfani da waya na fiye da yadda mutum ke. Tunani, ina amfani da shi sosai sosai gaskiya.